Magana ta gaskiya, ni ba mutum mai zuwa gidan fim ba ne. Saboda tun da na taso ina ɗan ƙanƙani, na saba cewa duk wani fim da zan kalla a gida nake kallon shi, tare da iyaye na, yayyi da kuma ƴan uwa. So ba ai mana wannan sabon na zuwa gidan fim ba. Haka na taso kuma har izuwa yanzu banda ra'ayin zuwa gidan firm duk wani abu da zan kalla ko dai in kalle shi a talabijin a gida, ko kuma in kalle shi a cikin waya na, ko kuma in kalla tare da abokai na, duk dai ba zai wuce a gidan ba.

Tabbas ina kulle ƙofa a kullum, ba ma ƙofa ba, ƙofofi nake kullewa. Saboda a halin yanzu ni kaɗai ne namiji a gidanmu. Saboda haka idan na tashi sai na kulle babban ƙofar gidan gaba ɗaya da daddare kenan. Sannan kuma in zo in kulle nawa ɗakin in da nake kwana. Ƙari a kan haka, ko da yaushe idan zan fita daga gida, kamar misali zan je masallaci, ko zan je wajen aiki, ko zan kasuwa, shi ma sai na kulle ƙofa. Ko da wasa bana barin ƙofa na a kulle. Saboda gangancin barin ƙofa a kulle kwanaki da nayi ya sa aka sace mun wayata, wato jawwalana. Ban ji daɗin haka ba. To, wannan ɗaukan wayan da aka yi ya koya mun darasi sosai. Duk inda zanje ko nan da nan ne ko daga ɗakina zuwa falo ne sai na tabbata na rufe ƙofa. Saboda gudun karkuskure irin na baya ya ƙara faruwa. Wannan shine.

Am, furen da na fi so shi ne na bishiyan gwaiba. Wanda ya ke fara fitowa kafin shukan gwaiban nan ya fito. Yana matuƙar burge ni, saboda yana da ban sha'awa a ido kuma na taso a gidanmu su su ka fi yawa. Akwai bishiyoyin gwaiba a gidanmu inda na taso ina yawan ganin wannan furen wani lokaci idan furen ya fito kafin ma ya fara ƴaƴan gwaiban na kan katsa haka ina wasa da shi abin burgewa. Shi sa har izuwa yanzu wannan furen na bishiyan gwaiba ya ke burge ni.

Magana ta gaskiya ba zan iya ware abinci guda ɗaya tal in ce shine wanda na fi so ba. Ya danganta da wanda ya yi girkin ne, ya iya girkin mutun. Iya yanda zan ji ina son cin wannan abincin. Duk da dai ba za a rasa zaɓo guda biyu zuwa uku da zan ce na fi sonsa ba, kamar shinkafa, doya da kuma alale. Mafi yawanci na fi son ɗoyan. A doyan ma takamaimai irin wanda na fi so shine faten doya. Sannan shinkafa kuma a al'adan mu na Hausawa nan wurin, girkin da ake yi na abincin shinkafa a gidan biki ya bambanta da sauran shinkafan abubuwa. Biki na aure irin shinkafan da ake yi ya bambanta da sauran shinkafan bukukuwa. To a shinkafa na, na fi son na bikin aure sannan doya na fi son fatan doya. Sai na ukun da na ce alale shi wannan kowane iri ne indai alalene ina son shi.

A wajen yin shara ina amfani da tsintsiya kala biyu ne, da wanda muke ce ma tsintsiyar laushi da kuma wanda muke ce ma tsintsiyar ƙwakwa saboda ana samun bambancin wuraren da ake sharewa ya danganta da lokacin amfani ne. Idan za'a share wurare masu santsi kamar saman tile saka ko saman siminti, ina amfani da tsintsiyar laushi ne. Sannan kuma idan za'a share wuri mai ƙarfi kamar wurin da yake da ƙuraƙura ko saman kafet ko za'a kakkaɓa wani wuri haka kamar saman akwati ko saman tebur, wannan ana amfani da tsintsiyar kwakwa. Ko kuma in ce ni ina amfani da tsintsiyar kwakwa saboda ya fi yin amfani a wurare.

Lokacin da ruwa yake zuwa, ma'ana kafin ya fara sauka ke nan, ina tabbatar da cewa kowane wanki da na yi, na kwashe shi, na shigo da shi ɗaki saboda kan ruwa ya sauka ya ƙara jiƙa shi. Wannan zai maida mun da aikina baya. Sannan kuma idan ruwan ya fara sauka, nakan shiga cikin ɗaki, in samu littafi haka in karanta wani lokaci ko kuma in hau yanar gizo in dinga ganin abubuwan da ke faruwa. Wani lokaci kuma in je in dinga tattaunawa ta ƙafar sadarwa, abokaina da ƴan uwan arziki. Wani lokaci kuma nakan yi bacci idan ruwa yana sauka. Amma mafi akasari dai na fi amfani da wayana, a kan karatu da kuma yin baccen.

Ƙwarai dangantaka na kasuwanci abu ne mai matuƙar mahimmanci a sabgar kasuwanci. To gina dangantaka, ni wanda nakeyi, shine ina haɗawane da wayanda sun fini fasaha a ɓangaren kasuwanci. Hakan shi zai ba ni dama in ƙara gogewa a wannan bangaren. Akwai kuma dangantaka da ake haɗawa na wanda ba a sama na suke ba, ni kuma ba a samansu nike ba wanda muke dai dai da dai dai. Wannan yana kawo sabon shawara, wannan yana kawo sabon shawara, ni ma ina kawowa. Yin dangantaka da irin wannan shi ma yana kai kasuwanci gaba. Shi ya sa nike gina irin waƴannan. Mafi akasari dai na fi da waɗanda suke gaba dani saboda an fi ƙaruwa da irin waƴannan.

Kayayyaki na na sawa ina da lokuta da nike wanke su na musamman. A cikin kwanaki bakwai na sati. Kwanaki guda uku ne nakan ware a sati in wanki. In nace kwanaki uku a sati, ba wai ina nufin duk sati wannan kwanaki ukun ina amfani da su ba. Waƴannan kwanakin sune ranar Laraba, ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Kaman misali idan wannan satin na wanke kayana ran Laraba, wani satin idan ya zo ba dole lallai sai wannan ranar laraban ba. Zan iya yin shi ranar sati Asabar kenan ko kuma in yi shi ranar Lahadi. Ya danganta da lokacin da na ware lokacin da na ji ina son yin wankin ne. Amma dai waƴannan ranakun guda uku tabbas su ne nake yin aiki a ciki, wanki. Sauran ranakun guda huɗu ina wajen aiki ko kuma ina wurin wasanni. Saboda ni ma abocin aiki ne da kuma wasanni. Wannan shi ne lokacin da nake wanke kayayyakina.

Hanyar da nake bi wurin kiyaye kalmar sirri hanya guda ɗaya ne shine yin shiru da bakina lokacin da kalma ya zama na sirri kuma ba'a so kowa ya ji shi, to ya zama tabbas in kame bakina ga faɗin wannan kalmar ba'a so kowa ya ji, saboda haka ba zan buɗe bakina domin wanin ya ji ba. Saboda na san abin da ke cikin sirri, na san kuma abin da ake nufi da sirri. Idan na saki kalman sirri ya fita, naci amanar mai wannan sirrin kuma hakan ba abu ne mai kyau ba. Saboda haka kiyaye kalmar sirri ta hanyar yin shiru shine yafi dacewa a gareni da kowa ma wanda yake da niyyar kiyaye kalman sirri.

Ina yin wanka ƙaranci a rana so ɗaya ko da yaushe. Amma akwai ranakun da kuma nike yi so biyu a rana. Idan so ɗaya a rana zanyi, nakan samu lokaci ne da rana haka kaman misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu. Inyi wankana shikenan na gama da ranan. Akwai ranakun da nike yi so biyu. To duk ran da nasan sau biyu zanyi wanka, inayi na farko da safe sannan na biyu kuma kafin in kwanta. Mafi akasari lokacin da nike yin wanka so biyu lokacin da yanayi ke da zafi ne sannan mafi lokuta kuma da na fi yi ne so ɗaya a rana shine lokutan da gari yake da sanyi. Akwai iska, akwai sanyi wannan shine.

Eh ƙwarai, tabbas wasu lokuta ina yin waƙa a cikin zuciya. Kuma mafi akasari waƙoƙin da akeyi a cikin zuciya, mutum baya rayawa cewa zai yi. Kawai sai da ya ji ya fara yi ba tareda ya sani ba. Toh amma ni waƙoƙin da nafi yi a cikin zuciya na, nafi yin irin su waƙoƙin da na fiye ji ne. Waƙoƙin da na saba ji, wani lokaci a cikin zuciya na ko ban kunna komi ba. Hakanan sai in ji ina yin su.

Ina shirya ayyukana a kowane rana akan tsari. Tin daga farkawa na da safe zan dinga tsara ma kaina cewa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci aiki kaza zanyi, daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci aiki kaza zanyi. Kaman misali yau nasan cewa da na farka daga misalin ƙarfe biyar zuwa ƙarfe shida na safe lokaci ne na ibada. Ibada zanyi a wannan lokaci. Daga ƙarfe shida zuwa bakwai na wannan safen awa ɗaya kenan zanyi gyare gyare kaman gyaran ɗaki, in ɗebo ruwa, in wanke jikina. Sannan daga ƙarfe bakwai har zuwa ƙarfe goma nasa makaina cewa zanje motsa jiki ne. Sannan idan na dawo naci abinci daga shaɗaya har zuwa yamma zanje wurin aiki. Sannan idan na dawo daga wurin aiki can da yamma kenan sai in huta kafin faɗuwar rana sai kuma a san inda za a tsara ayukan gobe shi ma.

Ya danganta da inda nake. Idan na je camping ina kwana a ƙasa, in naje karatu kenan, sannan kuma idan ina gidanmu ne ina kwana ne a kan katifa. So mafi akasari kwanaki na yafi yawa ne a gida. So zan iya cewa a kan gado ko katifa nafi yawan kwana.

Bikin ranar haihuwa abu ne da ba mu ɗauke shi a bakin komai ba a unguwar mu. Saboda a fahimtar mu ba wani abun murna bane. Lokacin mutum ne yake zukewa. Idan ya kamata ka yi shekara arba'in ne a duniya, to duk shekara idan ya zagayo shekara ɗaya ya ragu kenan, kana ƙara yin kusa da mutuwar ka ne, a yanda muka fahimce shi kenan. Saboda haka bikin haihuwa ba wani abun murna bane.

Abokan ciniki, muna haɗuwa dasu ta ƙafar sadarwa akan wayoyin mu. Ko da yaushe muna tare. Idan zan sayi abu zan ma mutum magana ta waya. Idan za a siya abu a wurina nima aka mun magana ta waya. Saboda gaba ɗaya cinikayyan mu a waya ake farawa a waya ake gamawa. Ta waya za a biya kuɗi ta waya kuma za a tura abin da aka siya. Wannan shi ne hanyar haduwarmu ta waya zalla.

Ya danganta. Amma idan na yi latti a rana shine in fara ƙarfe takwas. Wasu ranakun na kan fara kafin takwas. Wani ranakun tin idan na farka tun ƙarfe shida ko kafin shida ma ina fara aiki. Saboda kamar yadda na faɗi, aikina a kan yanar gizo ake yin shi. Saboda takamaiman lokaci na yi ko da wani lokaci ina iya fara aiki. Ya danganta da aikin da nake da shi a ƙasa. Idan ayyukana suna da yawa, kunga kamata dole in fara da wuri. Idan na lura kuma ayyukan ba su da yawa sai in huta, sai zuwa takwas na safe sai in fara.

Sa hannun mu abu ne mai sauƙi. Idan na fahimci tambayan ku daidai, ana nufin yadda ake sa hannu akan takardu kenan. To yadda muke tsarin sa hannun mu, za mu ɗauko harafi na farko na sunan mu sannan mu zagaye shi da wasu dabarbaru a daga ƙarshe kuma mu yi ɗigu. Wannan shi ne yadda muke sa hannun mafi yawanci. Mukan zo da wasu dabarbaru kuma daban ba irin wannan ba amma wannan samfurin shi ne fi yawa.

Ragowan abinci, wato idan na ci abinci na rage ban iya cinyewa ba. Abun da nake yi da shi shine kyautarwa. Akwai almajirai, akwai mabuƙata ana ba su ragowan abinci domin su ma su ci su amfana. Domin na yanda da cewa zubar da abinci wannan albazaranci ne abu ne wanda be kamata ba. To gwara a nemo wanda ke da buƙata a ba shi. A samu ladan shi saboda in ya ci ze ji daɗi. Wani lokaci akan ɗiba a sama dabbobi su ma su ƙaru su ma su amfana domin su ma mabukata ne.

Ina gaishe da mutane cikin ladabi da girmamawa. Musamman waɗanda shekararsu ke gaba da nawa. A ko da yaushe idan zan gaishe su ina tabbatar da cewa kaina na kasa. Bana bari mu haɗa idanu da su saboda girmamawa. Haka al'adarmu ya koyar, haka addininmu ya koyar. Girmama na gaba. Ko da yaushe, zamanancewa akwai girmamawa, akwai ladabi a cikin gaishe da mutane. Wannan shine tsarin da muke kai, shine yadda da muke kai kuma shine abin da ake yi. Wannan shine yanda nake gaishe da mutane, ko na san su kuwa ko ban san su ba.

Kap a cikin kyaututtuka, na fi son bada kyautar abinci. Domin shine mafi abun da yafi amfani a rayuwar ɗan adam. Bayan iskan da yake shaƙa iska kuma Ubangiji na bayarwa. To idan zan samu hali, in ciyar da mutane abinci shi ne abin da nafi son yi. Kyautar da na fi son bayarwa kenan na abinci da kuma abin sha.

A'a, ba na sawa don ayyuka. Tunatarwa da nake sawa a wayana shine guda ɗaya. Na tashi lokacin sallan safiya wato sabin sallan asuba. Na sa shi ya tashe ni kowane rana ƙarfe biyar. To bayan shi, babu wani tunatarwa da nake sawa don ayyuka.

Muna sadarwa ta na'ura ne. Duk wani mai buƙatan sadawa da ga-ganawa da wani zai yi min magana ta lambar wayarsa. Haka ake sadarwa a wurin aikina. Kowa na dama yin wa kowa magana lokacin da yake so in ya samu lokaci ya amsa shi.

Umm, mafi lokuta bana so in ga ɗakina da haske. Wannan kuma ra'ayi ne nawa na daban. Na fi son zama a ɗaki mai duhu haka. Tun balle a lokacin da nake so in kwanta, in huta. Idan zan huta bana buƙatar in ga haske ko yaya a cikin ɗakina. Idan ya yi duhu na fi samun damar hutawa yanda nake so.

Ba na gaggawan yanke shawara, ba ko wurin aiki ba ko a ina ne. Ina zama in fara yin tunani, in ga abin da ya dace, in ga illolin shawarar da zan yanke sannan kuma wani lokaci in haɗa da shawarar waƴanda muke tare da su. Bayan haka in haɗa da addu'a Allah yai man zaɓi na abinda ya fi zama alkhairi. Allah ya sa abinda zan yanke ya zamanto alkhairi a gare ni da kuma sauran mutane waƴanda abin ya shafa.

Wasannin da nake so wanda nake jin daɗi idan ina yinsu guda biyu ne kacal na farko shine wasan ƙwallon ƙafa, wannan shine nafi so kuma shine nafi iya wa. Yana ɗebe mun kewa, yana sa inji jikina gabbai sun motsu gaba ɗaya. Sai wasa na biyu kuma shine wasan guje guje. Ina son guje guje a rayuwa na. Inyi gudu inji daɗi, in ga ana gudu shima inji daɗi. Wayannan sune wasannin guda biyu da nafi san yi.

Eh tabbas ina jin ko kukan zakara bama ko zakara guda ɗaya ba, saboda a yankin da nike zama wuri ne ake yin kiwon kaji da yawa. To akwai zakaru duk safiya ina jin ko kukan zakaru sosai da sosai.

Burin mu a ko da yaushe a aikin da muke yi shine a cimma nasara. Wannan shine dalilin da ya sa kowa a cikin ma'aikata ake dage wa a yi aiki tuƙuru domin kaiwa ga ci. Dage wa da ƙoƙartawa da muke yi da kuma taimakon Allah shi ne zai sa mu cimma burukan mu na cimma matsaya, samun nasara da amfanuwa da abin da muke yi.

Akwai launuka da dama a bangogi akwai ruwan toka, akwai ɓangaren da yake da ruwan ƙwai, sannan akwai ɓangaren da akai mashi launin ruwan ƙasa sai kuma sama da ko ina yana da launin fari ne.

Sabulu na yin wanki, ina yi amfani da wanda ake ce ma Dolphin. Shi na fi gamsuwa da shi, shi ke fitar mun da kaya na tsaf yanda nike so. Shi kuma sabulu na wanka ina amfani da kala guda biyu. Iri na farko shine, wanda ake ce ma Septol, yana maganin ƙwayoyin cututtuka sannan kuma yana sani in ji rangadau a cikin jikina. Sai na biyu kuma, ina amfani da wanda ake ce ma Ivory. Kusan shima aikinsa ɗaya da wannan Septol ɗin. Sune sabulan da nike amfani da su.

Addu'a aka ce makamun mumini. Addu'a shine abun dogaro na. Ba kullin kaɗai ba, a ko da yaushe, a kowane awa, a kowane minti, a kowane saka ina cikin addu'a ne. Domin addu'a shine wanda ke kare ni, shine abun da na yarda cewa yana matsaddani gaba. Bazan taɓa yin nisa da addu'a ba ko da yaushe ina ciki.

A ƙarshen mako wato kwanaki guda biyu Asabar da Lahadi abin da nake shirin yi shine abin da na saba yi a ko da yaushe. Da safe zuwa rana zanje makaranta inda nake koyar da littafin Allah. Da yamma kuma sai in gani idan ranar Asabar zanyi wanki inyi idan kuma ba ranar bane sai in huta rana in iya so ranar Lahadi sai in yi. Wannan shine shirin nawa.

A cikin bukukuwan da muke da shi, magana ta gaskiya na fi son bikin Sallah, bikin Sallan Idi. Daga ƙaramin har babban su ne bukukuwa guda biyu wanda suka ba ni farin ciki a rayuwa na. A ranar ne nake yi wankan da babu ranar da nake yi irin shi, na ci kwalliya in cashe abuna. Ranar ne nake yin murna ƙwarai da gaske. Ranar ne nake fita in je ziyara inda nake so, in ci abin da nake so, in haɗu da wayanda nake son haɗuwa da su. Wannan biki shi ya sa na fi sonsa a sama da kowane biki, wato bikin Sallah.

Shi aljihu ba wajen sa riga bane. To ba yadda za'ayi mutum mai hankali ya dinga riƙe riga a jihu. A jiki ake sanya riga. Jiki shine wurin riƙe riga ba a jihu ba. Wurin da kawai mutum zai iya sa riga a cikin aljihu shine idan ya siyo daga kasuwa zai kawo gida. Wannan ma an fi suka riƙe a hannu, sai dai idan ɗan ƙarami ne kuma guda ɗaya ne ka iya sawa a aljihu. Saboda haka bana riƙe riga a aljihuna.

Eh, a wannan tambaya kai tsaye shayi zan ce. Saboda abin da ake ce kurfi ko sau ɗaya ma ban taɓa ɗanɗana shi ba. Ban san ya ɗanɗanon sa yake ba, saboda haka ba ta yanda zan fara haɗa shi da shayi. Shayi nake sha a ko da yaushe. Shi na san ya yake ɗanɗano. Shi na sani dai a takaice saboda haka shi na fi so.

Eh, ina amfani da matashin wuya domin kauce wa ciwon wuya yayin kwanciya ko yayin kishingida haka. Ko da yaushe ina amfani da matashin wuya saboda ya fi sani in ji ni, a cikin natsuwa jikina hankali kwance ba fargabar gurɗewan wani gaba na jiki.

Domin kula da ingancin lafiya na, ina cin abincin dare da wuri. Misalin bayan mangariba, irin ƙarfe bakwai zuwa takwas. A lokacin nake tabbatarwa na ci abincin dare. Idan lokacin ya saɓa ma haka, to ina tabbatar da cewa na ci da wuri kafin dai dare ya yi sosai. Kuma hakan ma na faruwa ne yayin da ba na gida. Amma muddin ina gida, ƙarfe bakwai zuwa takwas na dare, na riga na ci abinci.

Hanyar da nake bi wurin jagoran tan mutane kashi uku ne. So hanyar jagorancin ya danganta da irin mutanen da nake mu'amala dasu ne. Idan mutane ne masu sanin ya kamata, wayanda suna da gogewa ta hanyar abin da muke so muyi, ina tafiya da su ne kai da fata, kai da fata. Wato ni in kawo shawara su ma su kawo shawara sai mu samu matsaya guda ɗaya. Idan wanda za muyi aiki dasu sun ma fi ni gogewa, nakan saki musu ragama. Ni a matsayin shugaba in basu daman yanke hukunci, nawa kawai sai dai in yanke hukuncin da suka tsara. Idan kuma wayanda nake aikin tare dasu ba masu fasaha bane, ba masu gogewa bane ni nakan yanke hukunci sai in tsayar musu dashi a matsayin umarni kawai. Wannan shine.

Makullai inda nake ajiye su ba su wuce wurare guda biyu. Tinda makullin da nake amfani da shi gaba ɗaya ba su wuce guda biyu ba. Ba za su yi wahalan adanawa a jiki ba. Ko dai in fita da su tare da ni a aljihuna ko kuma in ajiye shi a nan gida a palour a sakele jikin ƙofa. Sune wurare biyu da nake ajiye makullai.

Ƙwarai da gaske ina iya bada abin barkwanci haka. Na ƙware wurin sa mutane dariya. Mutanen da suke tare da ni ina tabbatar da cewa ko da yaushe muna tare suna cikin raha ne. Idan naga wuri yayi shuru haka, nakan tashi in taso da maganan da zai sa kowa yayi farin ciki a wurin da barkwanci na kenan.

Jadawalin aikin mu yanda yake shine, ko wani ma'aikaci yana da ayyukan da yake da shi a rana. To zai lissafa ya ga wasu lokuta ne za su ishe shi kammala wannan aikin. Ko wani ma'aikaci ayyukanshi daban. Indan aka baka aiki, za ka duba kaga lokutan da za su ishe ka. Idan lokutan za su ishe ka, ka gama shi da safe, za ka iya fara abun ka, ka gama da wuri. In ka ga dama ka jinkirta shi ya kai yamma. In kuma lokutan da za su ɗiba suna da yawa, ya zama dole mutum ya fara aiki tun safe ya kaishi har yamman kenan.

Ina amfani da hannayena duka biyu, tunda dukansu masu amfani ne kuma ina ma godewa Allah ga samuwarsu duka biyun amma hannun da nafi amfani da shi mafi akasaran lokaci shine hannun dama. Tun daga haihuwa na har izuwa yanzu. A kome zan yi ina ƙoƙari in ga cewa na damanta. Cin abinci ne, sa kaya, ayyuka da dama, rubutu, wasannin ƙwallon ƙafa irin waɗannan nafi amfani da dama. Diddashi ma hagun ba mara amfani bane gabaɗaya. Ana amfani da shi, ana digo ƙarin damantawa ne saboda kwaikwayon bin annabin mu muhammad SAW tsira da aminci ya tabbata gare shi.

Tambayan bai wani futo da kyau sosai ba amma abinda na fahimta da yin aiki bayan lokaci shine lokacin aiki ya riga ya kare sannan in faro wani aiki ƙwarai ina yi. Akwai ayyukan da sai dare ake ma kawo su, so bamu takamaimai wani lokacin aiki. Ko da yaushe zan iya yin aiki, lokaci ba wani damuwa bane.

Muna da madubai guda huɗu a gida. Akwai madubi a ɗakina wanda ni nake amfani da shi da kuma wanda ya shigo cikin ɗakin. Akwai a ɗakin mahaifiyata wanda ita ce take amfani da shi da wanda ya shiga shi ma cikin ɗakin nata. Sannan akwai madubi a ɗakin yar yayata inda take zama wanda take amfani da shi ko kuma duk wanda ya shiga cikin ɗakin. Sannan na ƙarshe akwai madubi a cikin banɗaki wanda idan mutum ya shiga yake amfani da shi.

Tsarkake gida wannan wanda mu muke yi muna yin shi ne ba zai wuce sau uku a shekara ba wanda ni nake bada gudunmawa a yi. Masu tsarkake gida a kullum sune masu aikin gida. Akwai masu aiki a gidan wanda suke zuwa su share, su tsaftace ko'ina duk ranan duniya. Amma wanda muke yi idan za'a yi wani biki a gida, bikin aure, bikin suna, bikin sallar idi da sauran bukukkuwa. Mu wannan da kan mu muna haɗuwa mu tsaftace gida baki ɗaya.

Akwai matakai na kare lafiya da dama. Waƴanda na fi yi shine kiyaye cin abu da shan abu mara kyau, yawaita shan ruwa a rana, yawan motsa jiki, gujewa cin abinci da yawa wanda shi ma yana taɓa lafiya da shan magani a kan lokaci yayin da aka ga wasu alaman cututtuka za su kama mutum. Waƴannan su ne matakan da nike bi domin kiyaye lafiya ko domin kula da lafiya.

Eh goro bana taunawa bana san wani abu mai ɗaci a bakina. Bana cin goro, na taɓa gwada ci lokaci da dama bai mun daɗi a baki ba. Tun daga lokacin ya fita raina ban ƙara gwadawa ba ko so ɗaya. Ba abunda kuma zai ƙara haɗa ni da shi.

Ƙwarai dagaske, a ko ina zan buge ƙirji in ce rubutuna yana da kyau. Tun daga yarenta hari zuwa yanzu, duk inda nayi rubutu za'a kalla za'a yaba. Kuma abun alfaharin shi ne duk wanda ya gani indai ya iya karatu zai fahimci abun da na rubuta. Wannan shi ne rubutuna yana da matuƙar kyau sosai.

Kiran bidiyo ba abu bane da na fiye so, amma na kan yi. Didda ba na san shi. Akwai zaɓaɓɓin mutanen da nake sanyi da su. Wasu idan ina yi dasu ina ji kaman an takura min shiyasa bana so. Amma wa'yanda nake so sosai a raina, ina yin kiran bidiyo da su, mu jima muna magana. Bana jin wani abu saidai ma inji daɗin magana dasu.

Abinci mai yaji ina son shi, amma kuma hakanan nake guje mashi. Ina son shi domin yana da daɗi a baki. Ina guje mashi kuma saboda kiyaye lafiya. Shi yaji idan ya yi yawa a jiki ba lafiya yake samarwa ba sai dai ya samar da rashin lafiya. Yana samar da cututtuka kaman olsa to guje wa haka shiyasa bana cika san yaji a cikin abinci. Ba wai don ba daɗi ba.

Ina iya yin tafiya mai nisa a ƙafa nisan da zai iya kaiwa kilomita goma a rana. Ya danganta da irin yadda nake jina ne. In dai ina lafiya, lafiya na lau bana fama da wani ciwo ko ba mutum ba ne nini wanda ke yawan jin kasala, ina yin tafiya mai tsawo a rana. Aƙalla a ko da yaushe ni na san ina yin taku da yake kai na taku dubu goma a rana.

Magani na bature, bana shan shi a kullum sai dai ɗai-ɗai kun ranuka, ko kuma lokacin da jikina na ji babu lafiya. Amma kamar su riga kafi, akai-akai su na fi sha saboda kiyaye lafiya. Magani kuma sai idan cuta ya samu, wanda ba fata ake ba. Allah ya tsare.

Rana mafi kyau a mako a gare ni da kuma duk wani musulmi wanda ya san addininsa shine ranan Juma'a. Ranar ne aka ware ana yi wa ni sallah mai raka'a biyu, sallan Juma'a inda za mu je limami ya huɗu ba. A tuna tardamu akan abun bautanmu, a yi mana nasiha domin gyara laifuffukan da muka saba yi, sannan kuma da ƙara mana ƙwarin guiwa wurin yin ayyukan kirki da muka saba yi. Saboda haka na fi son ranan Juma'a. Shi ne rana mafi kyau a mako.

Ina bada ra'ayi wajen aiki idan an buƙaci na bada hakan. Zan duba ta mahangana in ga abin da ya dace a yi a kuma lokacin da ya dace a yi. Ina bada ra'ayina ne kaɗai idan an buƙaci na yi haka ba tare da na yi shisshigi wajen yin magana lokacin da ba a sa ni ba.

Ina amfani da wayar hannu mai suna Hawaii. Model din shi kuma asalin suna kenan ana kiran shi da noba bakwai i yana da ƙwaƙwalwan da zai ɗauki, umm.

Wannan tambayar akwai ɗan ruɗarwa. Salati wanda ake ma Annabi, ko kuma salati wanda ake sawa acikin abinci. Bari in amsa shi ta haka. Idan salati na annabi ne, ina cin shi da kyau da kyau. Nafi cinshi akan komai ina yi sosai. Ko da yaushe ina cikin yi. Salati na abinci kuma wannan ina cin shi ne a kai a kai. Ba kullum ba. Nakan yi sati ma wani lokaci ban ci ba. Sai idan abu ya kama.

Eh yanda nike son zama suna da yawa amma mafi akasari na fi so in zauna a kan kujera, ƙafafuwa na biyu gabaɗaya suna ƙasa, bayana na jingina da bango hannaye na suna kan shinyoyi na. Wannan shine irin zaman da na fi so.

Ba na amfani da wannan sauro net ɗin. Tun da nake ina tunanin sau ɗaya na taɓa amfani da shi lokacin wani kamfen da na je. So a lokacin da na yi amfani da shi gaskiya ban ji daɗin shi ba. Ya nemi ya jawo min matsala a fata na. Ko don rashin sabo ne? Ko don net ɗin da na shiga bai da kyau ne? Ban sani ba. Tun daga nan ban ƙara marmarin amfani da shi ba. Dama can ba yi nake yi ba. Karambani ne ya sa na gwada shi ranan.

Na fi son miya mai zafi ya fi ba da ma'ana ai. Shi miya ne sanyi be da daɗin ci a baki, gaba ɗaya wani iri yake. Amma wanda yake da zafi ya fi fittar da ɗanɗanon abincin, ya fi gamsar da mai ci, sannan kowa ma ya fi jin daɗin shi. Duk wanda zai ce ya fi son mai sanyi to sedai in yanada lalura.

Tabbas ina iya rerawa, ina iya rera waƙa wa kaina amma ina wahala in ce zan yi ma wani. Sai dai ku yanzu zan iya muku. Wani waƙa zan iya muku irin na soyayya haka. Na gode kin nuna min soyayya, zan ba ki tukwuicin kin ƙauna, sakayya. Kamar haka, da sauran su ma zan iya yi masu ba wannan ba.

Tabbas ina iya jure mai. Ina gwadaci a cikin abinci saboda tabbas abinci da yaji ya fi daɗi. Sai dai ana guje mai saboda guje wa kamuwa da cuta kamar irin na ulcer. Yawancin yaji yana kawo babban matsala a jikin ɗan adam. To saboda wannan dalilin ne kawai ake kauce wai barkonu mai yaji amma ba don haka ba abu ne mai daɗi a cikin abinci.

Godiya ta tabbata ga Allah. Muna yin ciniki a cikin kasuwa. Wata rana ta ɗarana wata rana. Wata rana a yi ciniki mai yawa, wata rana a yi ɗan kaɗan. Amma an gode Allah, baran da za a ce ba a yin ciniki. Godiyar mu dai ta tabbata ga Allah. A ko da yaushe shi muke godewa domin ba cin shi ba za mu samu nasara a cikin kasuwancin mu ba.

Ba ni da takamaiman lokacin zuwa kasuwa. Wa nawa tafiya ina zuwa da yamma ne, bayan la'asar haka kaman ƙarfe huɗu kafin kuma rana ya faɗi. Idan rana yayi sanyi ke nan. Amma wa'aikan wasu ina iya zuwa a ko da yaushe. Kaman mahaifiyata haka ko yayyina na gida ko wani dai haka wanda ke sama dani yana da buƙatan in je mai kasuwa saboda wani aike, ina iya zuwa wannan a ko da yaushe. Ina ga anyi wannan tambayan ɗazu kuma na amsa shi. Wannan shi ne.

Yawanci ba wani aiki nake da wutar lantarki ba. Abun da na fi yi da wutar lantarki shine ɗaura ruwan zafi, cajin wayana da kuma goge kayan sawa. Mafi lokuta ba amfani nake da wutan ba. Muddin wayana da caji kuma ba neman ruwan zafi nake ba, ba sai na buƙaci wuta ba. Wutan lantarki ko da shi ko ba shi, zan yi harkokin da na saba yi ne a rana. Zanyi ayyukana zanyi abunda nike so inyi bacci in huta inje inda zanje in dawo koda wutan nan kuwa ko bashi saboda a ƙasan nan fa in nace zan biye ma wuta bazanyi komai ba.

Aikinmu ba aiki bane da ke buƙatan tebura, tunda aiki ne da kowa yake yi daga gida. A inda muke kowa yana aiki daga inda yake. Za a ba ma kowa ayyukan da ke da shi a rana za ka san yadda za ka tsara shi. Kana daga gida a kan katifanka in ka ga dama akan kujera za ka yi aikinka. Ba aiki bane da se an taru a ofishi guda ɗaya an zauna a tebur an haɗa kai sannan a yi shi kowa na da nashi aikin da ake ba shi da kuma manufan da ake so ya cimmawa a rana, a sati da kuma wata gaba ɗaya.

Eh tana dai-daita haske da kanta. Wannan kuma tsari ne wanda ni inda kai na, ne ma ta. Idan ina so waya na ta daina dai-daita haske da kanta zan je in cire. Amma a yanda na sashi yanzu, na sashi na tsara waya akan cewa idan ga dai-daita haske ba tayar da na dai-daita ba. Idan na shiga wuri mai haske, tabbas hasken wayan da kan shi zai kawo idan na shiga duri mai duhu ko kuma dare yayi, shi da kanshi zai saukar da hasken nan ƙasa, ya ragu domin ya yi dai-dai da lafiyan idona. Idan na je wuri mai duhu haske ya yi sama, hakan zai shafi idona. Idan kuma ina guri mai haske ne, hasken yayi duhu, to tabbas bazan ga komai ba dole sai an sami dai-daito da inda nake, sannan haske ya dai-daita.

Idan na fahimci tambayar daidai ana maganar raba wuri a yanar gizo. Eh tabbas haka. Wasu lokutan za a ɗibe su a ba ma wani ɓangare na yanar gizo. Ba zan kwashi lokaci gaba ɗaya in ba ma ɓangare ɗaya ba. Dole sai ina rabawa. Ina rabawa in ba ma wannan lokaci kaza, wannan lokaci kaza, wannan lokaci kaza. Babu dai adadi ƙayedajjen lokacin da ake ware wa kowani yanar gizo ama ana warewa kowanne lokaci.

Wasanni wanda nafi so guda biyu ne. Akwai saura da na ke so amma wa'innan guda biyu dai su nafi so. Na farko shine ƙwallon ƙafa wanda ake ce ma takaleda. Ina son ƙwallon ƙafa sosai tun daga yarinta har yanzu. Ina buga shi sosai. Na je wurare sosai shi ma a kan shi kuma har yau ƙwallo na ƙafa yana daga cikin wasannin dake rai na a koda yaushe na biyun shine wasan guje guje. Na tsere ke nan. Ina zuwa wurare domin yin gasa da mutane lokaci bayan lokaci kuma ina, ana horar da ni shi ma lokaci bayan lokaci domin samun nasara idan an je gasa.

Shi ƙura ban da wani adadin lokaci da nake share shi. Saboda idan da ƙuran ne za a share, lokacin da kuma babu ƙura ba maganan share wa to duk lokacin da naga akwai ƙura a wuri, a lokacin ba tare da an jima ba nake ƙoƙarin in share shi. Idan kuma babu, kaga maganan share wa babu shi.

Eh tabbas ina iya duba lambar QR, wato lambar da ake scanning kenan. A wurin da ya dace inda ake buƙatan haka zan duba shi sannan in ɗauke shi in sa shi a inda ya dace, domin a yi abin da ake buƙata a daidai irin wannan lokacin.

Magana a kan abinci na gargajiya, ba ni da ƙalamai guda ɗaya wanda nafi so. Yawancin abincin gargajiya ina sansu. A ciki dai akan samu wanda bana so kaman fate banda shi bana iya tuna wanda bana so. Amma sauran abincin gargajiya wanda suke a al'adan malam Bahaushe kamar su dambu, ɗanwake, gauda, ɗan sululu, kalallaɓa irin wa'innan abinci dai ina matuƙar dai son su. Ina son cin su a koda yaushe domin suna bani nishaɗi, suna wadatar da ni. Ina son cin abincin gargajiya amma babu guda ɗaya tallin tal da zan ware in ce wannan shine abincin gargajiyan da na fi so.

A da muna amfani da ruwan rijiya a gidan mu. Amma kaman shekaru biyar baya da suka wuce an toshe wannan rijiyar saboda ya dena fidda ruwa. Ruwan da ake amfani da shi yanzu shine ruwan borehol da famfo kenan wanda ake kawowa a yankin mu lokaci bayan lokaci. Idan kuma ba a kawo ba ana buƙatar ruwa ko dai ni in fita wajen je ɗibo ruwa a burtsatse ko kuma a je a kira wayanda suke ga ruwa wato sana'an saye da ruwa sai a siya a wurin su. Amma rijiya kam ya dena amfani. Kuma dalilin dena amfanin shi shine yawan borehol ɗin da ake ginawa a maƙota yana zuƙe ruwan rijiyar dake maƙota sai shi iya amfani da shi a cikin wannan borehol ɗin.

Eh ni ba mutum bane mai yawan san ɗaukan hotuna. Domin, na kan yi, satittaka, ko wata ma haka ban ɗauki hoto ba, sai dai lokacin da ya kama. Kaman ahh sha'ani haka ko kuma, wajen yin rijistan wani abu na kan yi hutu. Wannan dai ka ma wa yake amma hakanan ana zaman ƙalau ban ɗaukan waya in ce zan yi hoto ko in kira wani me kyamara ince a ɗauke ni hoto. Dole sai dai, lokaci zuwa lokaci haka.

A'a, bana cin tafarnuwa. Shi tafarnuwa abu ne mai kyau, yana da amfani a jikin ɗan adam. To amma kuma akwai ra'ayi na mutane daban daban. To ni ina daga cikin masu ra'ayin rashin cin tafarnuwa. Saboda yanda yake yi abaki da kuma wasu basa son warin shi. Idan naci na buɗe baki nai magana, zai iya yiwuwa wanda nayi wa magana baya so, zai dinga ji ba daɗi. Kuma duk lokacin da nake yi wa mutum magana bana so in gana takura shi yana jin abun da baya son ji. Wannan shine abun da yasa na guje wa cin tafarnuwa.

Eh tabbas ina kunna sanarwar apps, amma ba kowane app ne nake kunna sanarwar shi ba. Wa'ƴanda nake da buƙata ina kunnasu kamar wa'yanda saƙonnin su keda matuƙar amfani bana so in kauce wa lokacin da ake so ya yi amfani da shi. Ina kunna sanarwan wannan. Amma kuma akwai waɗanda sanarwar su bai da wani amfani saboda haka duk lokacin da nake son shiga sai ɗan shiga, gaba dake ciki ba tare da na kunna sanarwar ba.

Eh tabbas ina iya kunna wuta, kunna wuta kuma kala-kala ne. Akwai wutar lantarki, wannan ina iya kunna shi ba farga ba. Sannan akwai wuta da ake kunna wa a murhu, shima ina kunna shi lokaci zuwa lokaci musamman idan babu wutar lantarki da zan sa ruwan zafi, na wanka ko na shayi, nakan kunna wuta a murhu. Wani lokaci kuma yayin yin girki, ina kunna wuta a abun da ake ce ma gas cylinder. Ana kunna wa nan to tabbas ina kunna wuta.

Abinda ya kamaci kowanne mutum ya dinga yi tabbas nima haka shi nakeyi. Wannan abu ko shine nuna girmamawa ga kowane ma'aikaci ko yana saman ka ko yana kasan ka ko yana daidai da kai. Abu na farko idan aka isa ofis shine a gaishe da duk wanda ke wuri a gaisa ai faran-faran ba tare da ana haɗe rai ba ko ana nuna cewa akwai wani saɓani a tsakanin juna saboda zaman lafiya a hakan aiki yafi tafiya daidai yanda ake so tabbas ni ma hakan nake yi.

Ranar da ake biyan albashi kamar yadda kowa yake ji tabbas ni ma haka nake ji saboda abune na farin ciki. Ka san cewa yau ne za a tattara ma haƙƙin ka a baka na aikin da kayi tsahon wata idan albashin wata-wata ne. Kamar namu yadda ake albashi sati-sati. Duk randa ake yin albashi ina ji, ina ji ina cikin farin ciki saboda na san cewa yau zan anshi haƙƙina kuma za a warwasa.

Hayaniya, ni ba mutum bane mai son hayaniya. Kuma inda nake jin hayaniya, na jin shi a matsayin damu ne da takura. Kamar yanda bana hayaniya domin takura ma wani, nima bana so a yi hayaniya a dameni. Di inda ko naga akwai hayaniya ƙaurace ma wurin yake. Shi yasa ko da yaushe na fi son zama inda babu mutane cinkoson mutane haka da yawa, sai dai idan ya zama dole. Saboda hayaniya ba abin da nike so bane.

Ai a matsayina na namiji, namiji kuma ɗan gidan Malam Shehu ba wani mai ƙarfi ba. Ni da ire-iren maza irina ba ma da takamaiman man da muke shafawa. Kawai abin da za mu ce shine mun san muna shafa mai. Idan muka shafa wannan yau, gobe mu shafa wancan. Saboda yanda ma ni nike samun man shafawa na, da naje shago kawai man da na fara cin karo da shi, shi nake siya. Ban da takamaimai guda ɗaya da na wari na ce wannan shine man da zan dinga amfani da shi, babu.

Yanda muke kare kanmu daga sauro ni yanda nike yi shine yawan kulle ɗaki, taga da ƙofofi saboda gujin shigowarsu daga waje. Idan kuma sun riga sun shigo akwai maganin feshi da ake sa musu na ƴan mantina gab da za'a kwanta nakan leƙo ɗaki in fesa wannan maganin saboda duk wasu sauro da suke ciki za su shaƙa za su mutu. In na fesa ni bazan zauna a ciki ba zan fesa in fita. Bayan ya gama ƙaraɗe ɗakin zan zo in ɗaga labule na, in buɗe taga ɗakin ya sha iska kafin ni in shigo. Sannan kuma yin amfani da fanka lokacin da akwai wuta shi fanka yana koran sauro basa son iska to daga lokacin da aka kunna fanka a ɗaki iska na hurawa tabbas sauro za'a neme su a rasa. Wasu kuma waƴanda ake ganin su ƙwaro ƙwaro ido na ganin ido mukan kai tafi domin mu kashe su da hannaye. A wannan ɗaki nawa na kashe sauro ban san adadi ba saboda wasu maganin ma bai aiki a kan su dole sai dai idan kun haɗu sannan a kashe su da tafin hannu.

Abun da nake jin tsoro ko ince abun da na fi jin tsoro shine tsayawa na gaban Allah ranar gobe ƙiyama. Amma a duniya nan dai ba abun da zan ce gashi shi waishi nake jin tsoro to me na tsoro. Abun da Allah yi nufin zai same ka zai same ka ko ka ji tsoro ko ba ka ji tsoro. Abun da Allah ya baiyi nufin zai same ka ba ko an ji tsoron nan ko ba a ji ba ba zai samu mutum ba. To wannan shine abun da nake sawa a raina na bana jin tsoro gaskiya.

Wato matuƙa abincin da ke sa inji daɗi shine abincin gidan biki. Idan naje biki na aure abincin da ake bayarwa ɗanɗanon shi na daban ne ban sani ba ko ni kaɗai ne ko kowa haka yake ji amma dai abincin da nake ci a wurin biki ya bambanta da sauran abincin da nake ci a wurare. Saboda haka shine abincin da yake sa ni in ji daɗi ko inake buƙatan ƙarawa a koda yaushe.

Duk da ƙwari abubuwa ne masu hatsari. Wasu daga ciki kenan amma ba abu ne da za a ji tsoro ba. A matsayin ka na mutum, ka san ka girma wani abu mai suna ƙwaro. Akwai magungunansu, akwai yanda ake magance su, akwai yanda ake kiyaye su ma tun farko kar su zo inda kake. Idan ma an samu matsala sun zo ɗin akwai yanda ake magance su. Wasu ƙwarin kuma abin so ne ma saboda suna da ban sha'awa kamar su fara, su babw ire-iren waƴannan.

Lokacin da na fi so shine lokacin sassafe zuwa lokacin hantsi, kamar daga ƙarfe huɗu na safe zuwa ƙarfe bakwai. A lokacin ido na biyu, ba bacci nake ba kuma gari babu hayaniya. Kamar yadda na faɗa a baya, ni ba mai son hayaniya bane. To wannan lokacin yana sani in ji natsuwa a raina. Ko mene nake sanyi a lokacin yafi tafiya yanda nake so. Saboda haka wannan lokacin safe shine lokacin da na fi so a rayuwa na.

Eh tabbas ina sanya hula. Al'adan mu na Hausawa, cika, mutum baya cika kamalan shi baya cika sai yana sanya hula. Di yanda mutum ya kai ga girma a cikin al'umma, a al'adan malam bahaushe idan baya sa hula tabbas martaban shi bai cika ba. Saboda haka nike so in koyi da wannan al'ada ko in ce nake ma yin koyi da wannan al'ada ina ƙoƙarin sa hula a ko da yaushe nasa kaya, musamman idan manyan kaya ne.

Wannan tambaya kwata-kwata ban gane shi ba. Kana kunna tsaron batiri? Ko kaɗan ba mu fahimta ba. Dan Allah a ɗan dinga duba yanda ake sa tambayoyi saboda wasu kalaman basu fita yanda zamu gane sosai. Kamar wannan dai haka. Ban ma fahimce shi ba, ban san ta inda zan faro fahimtan shi ba. Na gode.

Dan na fahimci wannan tambayan da kyau. So nawa nake wanke tufafi? Tufafi guda ɗaya banda adadin yanda nake wanke shi, zan wanke duk lokacin da na sa, na cire zan wanke, in goge sannan ajiye zuwa lokacin da zan karasawa. Bayan na karasawa zan ƙara maimaita wannan matakan. In wanke, in goge, in ajiye har zuwa lokacin da na ji ina so in bayar da wannan kaya ga wani.

Abin da nike yi don nishaɗi. Wasu lokutan ina zama a gida in kunna karatu. Ni kaɗai in taji, ina yin haka domin nishaɗi. Wani lokaci nakan je gidan kallo domin in kalla ƙwallo. Ƙwallo kawai nake zuwa gidan kallon ƙwallo in kalla. Wannan shi ma ina yin shi domin nishaɗi. Sai wani lokaci nakan je filin wasa ba kallo a talabijin ba, masu yin ƙwallo ko masu motsa jiki a zahiri ko in shiga cikinsu muyi tare ko kuma in kalle su duka suna bani nishaɗi kuma ina yi.

Shi Bluetooth ba abun da nake kunnawa a kullum ba ne. Saboda idan na ce zan kunna shi kullum, zan kunna shi ne kawai a asarance ba kuma amfani nake da shi ba. Yawanci inda nake amfani da Bluetooth shine idan na je shago ina so in tura abu daga wayana zuwa waƴansu domin a ciro mun koma ba waya ba, daga wayana zuwa na'uransu saboda a ciro mun shi a matsayin faifan takarda. A wannan lokacin ne nake kunna Bluetooth ɗina. Amma haka nan ba don wannan dalilin ba bana kunna Bluetooth saboda akwai hanyoyi na zamani yanzu zaka dinga tura wa mutane abubuwa daga inda kake ba tare da makun haɗu ba, ballantana ai maganan wani Bluetooth. Yawanci kuma inda aka fi amfani da Bluetooth a cikin gida shine idan akwai na'urar jin sauti. Idan za'a haɗa shi da waya, akan haɗa shi ne ta hanyar kunna Bluetooth ɗa. To ni kuma ba amfani nake da wannan ba, nafi ganewa in ji shi kai tsaye daga waya kuma mene nake so in ji.

Am, irin miyan da na fi so shine miyan taushe wanda ake yin shi haɗe da tuwon shinkafa ko sakwara ko teba. Miyar taushe yana ba ni nishaɗi. Ina jin daɗi idan ina shan shi ko ince ina jin daɗi idan ina cin wani abun tare da wannan miya na taushe. A takaice miyan taushe shine miyan da na fi so a rayuwa na. Duk da akwai sauran miyan da nake so amma shi dai taushe. Na fifita shi sama da kowane miya.

Ba na zama kan gwiwa haka nan ba tare da dalili ba. Mafi lokutan da nake zama kan gwiwa shine ƙila a zaman tahiya a sallah. Wannan haka zaman yake. Dole kuma in yi shi haka. Ina kuma farin cikin yin haka saboda bautama Ubangiji na ne. Sai kuma wasu lokuta idan na je motsa jiki a cikin abubuwan da ake na motsa jiki abun akwai abun da zai shafi zama a gwiwan dole saboda a taɓa wani ɓangare na jiki. To a irin wannan lokuta shi ma ina zama a kan gwiwana.

Matsaloli a wurin aiki abu ne da ba ya guje mashi kuma ba a sanin lokacin da yake zuwa. So duk lokacin da ya zo ni yanda nake magance shi, shine in samu wanda ke sama da ni a wurin aiki in gaya mai abin da ya faru domin samun shawarwari daga wurin shi. Wanda ya fini fasaha wurin aiki. Tabbas shawarar da zai bani idan na ɗauka zai man tsairi sosai wajen magance matsaloli wurin aiki. Sannan kuma da haɗawa da addu'a. Koda yaushe ina yawan maimaita addua saboda addu'a shine makaron mu, shi yake mana jagora.

A tunani na shi shara baida wani dabaran zubar dashi. Abunda nake yi kawai shine idan akwai shara a ɗakina ba tare da na bari ya taru ba. Ina tarkatawa in kai shi wajen zubar da shara. Idan ya taru anan na gida ke nan, akan samu wanda suke shigowa su kwashe domin su kai shi can babban bola na gari. Wannan shine tsarin.

Eh ina sa turare kullum, kullum bayan nayi wanka ina tabbatawa na sa turare saboda samun ƙanshin jiki da kuma samun ƙwarin gwiwan shiga cikin mutane. Domin shi ma'aboci sa turare a ko da yaushe baya jin shakkan shiga ko da cikin su waye. Shi kanshi na turare wani abu ne dake ƙara wa mutum ƙwarin gwiwan shiga ko'ina ne ba tare da yayi shakkan mutanen da ke wurin ba. Wanda baya mu'amala da turare shine yake shakkan cewa in na shiga cikin wa'incan ƙila jikina yana wani irin wari da bai kamata ba. To zai dinga jin shakkan shiga cikin su amma shi ma'aboci turare ko'ina yana iya fadawa. Muddun ba haɗari zai shiga ya fito cikin ƙwarin gwiwa saboda ya san cewa kamshin dake tattare da shi mai gamsarwa ne sai dai ma mutane su ƙaunace shi.

Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu ya danganta da irin abincin ne da kuma inda nake. Misali, abinci kamar shinkafa, na fi yawan cin shi da cokali idan a gida. Akwai kuma cin abinci da nake a waje to ko shinkafa ne, wani wurin za a kawo shi ba cokali. Haka nan za ka ci shi da hannu. Amma abinci kamar irin su teba, wannan ko a gida ne ko a waje ne, dole da hannu za a ci shi saboda da cokali baya wani gamsarwa. Haka za duka. Akwai abinci kamar su taliya, wannan kuma cin shi da hannu ya fi sauƙi akan cin shi da cokalin ma. Idan za a ci da cokali sai dai a amfani da wanda ake ce ma cokali mai yatsu. Shi ne daidai na cin taliya da dai sauransu. Saboda haka ban da guda ɗaya da zan ware in ce, "A'a, da cokali nake ci" ko kuma "A'a, da hannu nake ci." Dukansu ina amfani da su. Ya danganta da yanayin da aka tsince kai ne da kuma irin abincin da aka tsinta kai za a ci.

Eh tabbas ina yin bacci da rana, amma ba kullum ba. Akwai ranukan da suna wucewa ba tare da na yi bacci rana ba, sai dai da daddare. Mafiya lokutan da na fi yin bacci da rana shine ranan da naje motsa jiki da sassafe na gaji sosai. Sannan daga wurin motsa jiki na zo na fara aiki har zuwa lokacin rana. To irin wannan idan na gaji sosai nakanyi wanka ne kawai in kwanta saboda in huta da rana domin in tashi da yamma in tashi da ƙarfi domin ci gaba da sauran sabgogina.

Eh wani lokaci amma ba koyaushe ba. Saboda yin amfani da bargo ya danganta da irin lokacin da ake ne, lokacin sanyi da kuma lokacin zafi. Idan lokacin sanyi ne tabbas ina amfani da shi amma kuma lokacin zafi ba ta yadda za a yi inyi amfani da shi. Saboda idan nayi amfani da shi a lokacin zafi zan cutar da kaina. Zafi zai yi yawa. Saboda haka an keɓance shine kawai domin lokacin sanyi. Saboda a tare sanyi kar sanyi yayima jiki illa.

Lokutan farkawa na ba ƙa idaddu ba ne, amma zai wuya dai in kwanta har safiya ban tashi ba. Na ga nakan farka kaman ƙarfe biyu haka wani lokaci uku. Amma wannan farkawa ne wanda idan na yi ina komawa. Farkawa da nake yi na gaba ɗaya shi ne ƙarfe biyar. Ina farka daga ƙarfe biyar, tonkomawa na a lokacin kuma ba zai yiwu ba sai bayan lokuta. Sai da rana in zan yi barcin rana ko kuma inyi da daddare kenan.

Eh tabbas ina iyawa. Ina yin tsaki, ina iya yin shi amma bana yawan yi saboda ba abu bane mai kyau. Ba ɗabi'a mai kyau bane a ce ina yin tsaki ko da yaushe. Amma kuma abu ne da na iya. Yawon dai ba shine zai sa an dinga yin shi ba saboda kiyaye wa.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine sa Allah a farko, yadda da ƙaddara kenan. Duk abun da ya faru da kasuwa idan na riba ne, kasancewa daga Allah ne. Idan faɗuwa ne shi ma kasancewa daga Allah ne. To wannan shine abun da yafi ko wanne mahimmanci ɗan kasuwa ya sa acikin ranshi. In ak ce a kawo abu na biyu kuma bayan wannan zan yi cewa shine jajircewa. Jajircewa akan abin da ake, ban da ƙasa a gwiwa. Yin abu ƙwarai da gaske, a nuna anayi.

Yanda ake samun aiki ya kammala a cikin lokaci ya danganta da yanda aka tsara yin aikin ne, ba aiki ba. Kome ne ne indai aka tsara shi kan lokaci ana tattara lokacin shi kuma za'a yi a gama yanda ake so akan lokaci. To haka shima aiki. In dai a kayi komai akan tsare. Za a yi a gama ba tare da an pata lokaci ba. Har a samu raran lokaci ma a wurin aikin.

Eh ina iya ɗaura ƙulli kala-kala. Ya danganta da abin da kuma ake so a ɗaure ɗin ne. Akwai ƙullin da ake yin shi sakwa-sakwa sannan akwai ƙullin da ake ɗaure shi tam saboda ba a so ya warware. Ya danganta da yadda ake son ɗaurin ne. Kuma ko wanne ake so ina iya ɗaurewa.

Sam bana son wuraren masu hayaniya. Na faɗa na maimaita, duk in da akwai hayaniya ba na iya zama a wurin. Idan kuma an ga na zona a wurin, to ya zama dole kwata-kwata bana son hayaniya. Na fi son wuri mai natsuwa, na fi son wurin da ba hayaniya, ba wata muryan mutane da yawa. Shiyasa akab wuraren duniya ba in da na fi son zuwa kaman masallaci. Saboda nan ne ba za ka je ka samu hayaniya ba, nan ne akwai natsuwa sosai.

Eh mafi akasari na fison hawa matakala saboda ni ma'aboci motsa jini ne, so na fi son in tattaka da ƙafana inji, ban da wannan ma. Idan na ce ban son matakala sai lift nake so. Ina nake ganin lift ɗin a ta yadda na ke babu wani wuri mai lift duk inda zan je, matakalan ne dole. Kaga dole ma in saba makaina da son wannan.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu ba wani baƙon abu bane. Kamar ko da yaushe, zan tsaya ni kaɗai a ɗaki. In kwanta, in samu ɗan karatu na haka ina ji, in samu ɗan abin sha na ina sha, ina jin abin da nike ji. Bana buƙatar shaƙatawa da kowa, ni kaɗai ma abu yayi.

Maƙota na mutanen kirki, Allah sarki mungode Allah. Ana samun yabo mai kyau daga gurinsu. Muna zaman lafiya da su, ba ƙorafi, ba su ƙorafi a kaina. Ko wani ɗan gidan mu ni ma bana ƙorafi a kansu. Ana zaman mutunci, ana zaman ƙalau, ana ma juna shaida, arziki da fatan alheri a ko da yaushe. Ana zama na amana, an yarda da juna. Maƙota na abin alfahari nane.

Lokacin da nake jin damuwa, abubuwa biyu kawai nake yi. Natsu inyi karatun ƙur'ani na farko kenan idan nayi wannan na gama sai in tashi in ta kama an fita daga gida, inje inda zan motsa jiki. Inje fili ne inyi, idan ma ba zanje waje ba, zan iya motsa jiki a cikin gida. Inna kama irin su push up haka da kayayyakin motsawa a gida dai, duk yana tafiyar mun da damuwa.

Taka mai mai ban da wani lokaci na shekara da zan ce gashi na fi so. Shekarar ahh duk wani ɓangare na shekara ɗaya zomun da kyau to a takaice zance shi nafi so a shekara amma ba zan iya yanke wa in ce ga wani ɓangare na shekarar da shi ne na fi so ba.

A ko da yaushe ina karɓan baƙo a mutunce, muna maraba da shi. Yawancin lokuta kafin in yi baƙo ina ma sanarwa a gida saboda tarban ya fi ƙayatawa. Ni da sauran waye da suke gida duk su samu dama kyautata mai an bama baƙo kula, ba shi wurin zama, abin sha, abinci inda zai ji eh ƙwarai an tarbe shi da kyau. Inda zai so a ce wata rana ya ƙara dawowa. Haka ake tarban baƙo kuma haka nima nake yi.

Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto. Abin da ni bana yi da kaina shine ni in zauna in rubuta rahota. Amma idan wani zai rubuta tabbas zan iya gabatar da shi. Na taɓa yin irin wannan abaya da na zo ina gabatar da rahoton da wani ya riga ya rubuta wa mutane. To ba wani sabon abu bane.

Harsashi lokacin barci? Eh, bana tunanin ina yin wani harsashi lokacin barci. Bana yi ba abin da nake yi bane. Baccina nake yi kai tsaye. Inna tashi yin baccin kawai ina yin shi ne. Amma ni bana yin wani harsashi lokacin bacci.

To ni meye nawa na kallon madubi? Indai ba an yi kwalliya za a fita ba. Akwai lokacin na ake kallon madubi. To ni lokacin da nake kallo shine idan na shirya haka zan fita musamman wajen sa hula. Wannnan dole a kalli kai a ga yanda aka sashi. To banda nan wurin, babu wani dalilin da zai sa in kalla hula, in kalla madubi. Inda namiji ne, mata ne aka sani da zama gaban madubi a daɗe ana kwalliya. Amma namiji ba'a sanshi da tsayawa gaban madubi ana wannan ba, wannan shine.

Eh tabbas ina bada shawara amma kawai lokacin da aka tambaye ni. Ko ince lokacin da aka buƙaci shawarana. Ba na shishshigi domin ba abune mai kyau ba. Lokacin da ba'a buƙaci shawarana ba, ba za'aji bakina ba. Amma duk lokacin da aka nuna ana buƙata na kuma naga ya kamata cewa in bada gudummawa da shawara, tabbas ina bayarwa a wajen aiki.

Eh ina sanya tabarau amma ba kullum ba shi ma. Mafi yawanci sai na sa wasu manyan kayan da na ga sun dace a sa tabarau da su sannan ni ke sawa. Maybe Juma'a Juma'a haka shine na fasa tabarau amma ragowar kwanaki ba na sawa.

Ina shan ruwa mai sanyi saboda ruwa mai sanyi ya fi sanyaya rai. Amma kuma idan yayi sanyi da yawa bana sha saboda idan yayi sanyi sosai yana zama illa ga jikin ɗan adam. Wannan shi ne dalili da yasa bana shan shi idan yai sanyi da yawa.

Uhm, izinin hutu abu ne da ban taɓa tambayanshi ba. Saboda haka ba zan samu an san wannan tambayan na ce ba na fi samun izinin hutu ba. Ban taɓa bukatan a bani hutu sai dai idan gaba ɗaya aka haɗa aka ce, "Eh wannan lokacin hutu ne." Sai inbi kowa ai hutu tare. Amma ni karan kai na ban taɓa tambayan hutu daban ba lokacin da kowa ke aiki.

Wayata tana cika a jiya. Wannan tambaya ban gane inda ta dosa ba. Wayata tana cika, tabbas ma a kai caji da kyau tana cika. Amma a jiya na gaban nan shine ban gane me yake nufi ba. Amma indai cika ne, da an kai caji tana cika. Dan yanzu haka ma tana cike ne.

A sosai ma kuwa idan na zo yanka albasa ina kuka saboda yanda yake shiga ido, yana shiga ido sosai kuma yana yin raɗaɗi a cikin ido. Idon mutum zai yi yaji, lokacin ma da mutum zai zubar da hawayen ma bazai sani ba. Tabbatas nima ina kuka yayin yanka albasa.

Ehh tabbas sunada daɗi sosai. Ni zan faɗi haka baƙi da mukeyi wanda suke zuwa suna zama za su faɗi haka. Sauran ƴan gidan ma da suke zama a kai za su faɗi haka. Tambas kujera na da daɗin zama. Kujera ne da idan mutum ya zauna baya so ya tashi lokacin nan da ya zauna. Kujera ne da za ka iya zama a kai, za ka iya kwanciya, za ka iya har bacci a kai. Kai in ta kama mutum har kwana zai yi a kai.

Ban da wani takamaiman ranar da nake zuwa kasuwa. Duk lokacin da nake da saƙo ina zuwa ko lokacin da ni nake so in san makai nawa ni abu, ina zuwa. A cikin ranaku bakwai na mako babu wani rana takamaiman da zan wari in ce ba na iya zuwa kasuwa. Ko wanne rana ina iya zuwa, saidai idan ba kata hakan bai kaso ba.

A'a ba mu da shi. Ba mu sa wani yunifom. Yunifom wato anko ke nan. A sa kaya bai dayako ba ma amfani da wannan. Kowa yana sa irin kayan da ya kwanta mai a rai ne. Kayan da mutum ke so shi zai sa. Ba a ƙayyade mana ga irin kayan da ma'aikata za su dinga sawa ba.

Eh tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Yawanci kuɗaɗen da nike biya ma ta waya yafi yawa akan bayarwa hannu da hannu. Saboda yanda zamani ya canja yanzu anayi abubuwa daga inda kake zaka dinga siya da siyarwa, zaka tura kuɗi ta waya za a aiko ma da saƙon ka. Tabbas nima ina biyan kuɗi ta waya.

Gudu na fanka. Mafi akasari na fusashi a mataki na biyu ko na uku amma banaso ya wuce mataki na uku ba na so kuma ya ƙasa da mataki na ɗaya. A fanke kan ɗakina ke nan, wanda na saba amfani da shi. Saboda idan yayi sama da mataki na uku yana mun yawa. In kuma yayi ƙasa da mataki na biyu, sai ya zama na makar ban kunna komai ba. Shiyasa na fusansashi a mataki na biyu ko na uku.

Abubuwa da yawa. Mura na daga cikin abubuwan da ba na so a rayuwa. Ba na ƙaunar yin mura saboda yana takura mun. Kuma wani lokaci baya jin magani. To, abin da nake yi idan ina mura ko ince abubuwan da nake yi idan ina mura suna da yawa. Na farko akwai maganin shaƙa da nake ajiyewa wato komfo. Ko da yaushe in sa shi a hanci na in sa shi a ƙirji na in sa shi a makogaro na duk dai saboda ya rage min raɗaɗin mura. Sannan na biyu kayan shayina dole sai na cancanja. Sai na dinga haɗawa da lemun tsami da citta da zuma saboda washewar maƙogwaro. Sannan ina yin sirace akai akai wato in tafasa ruwa, in ya tafasa sai in samu ɗan komfo in ɗiga a ciki sannan in samu gishiri in ɗan barbaɗa a ciki. In rufe kaina da bargo tare da ruwan nan sai na yi zufa shar kaf a ƙalla na minti sha biyar sannan in fito. Idan zan yi wanka ma in yi amfani da komfo. Da haka ake samun sauƙi sosai a mura. Wannan shine abubuwan da nake yi idan na kamu da mura. Sannan kuma ina guje ma ruwan sanyi da shiga wurare masu sanyi.

Eh, duk da dai ni ba wani ma'aboci ajiyan kuɗi bane, amma yanda nake ajiye kuɗi a banki na ne. Ina da asusun banki a ƙalla kaman guda uku. Toh akwai guda ɗaya da na ware, wanda idan ya kama dinga ajiyan kuɗi, nan zan dinga tura wa saboda na san wannan shine banki ka ziyarta sosai ba. Akwai kuma saura da nake da su wanda nan ba na ajiya ba ne, wanda kuɗi suke shiga, sa fita ne, su shiga su fita amma kuma akwai wanda nawali yana ajiya daban.

Hanyan da nake bi wajen sasanta rikici a wurin aiki, idan ma'aikata guda biyu suna, sun samu saɓani da juna. Kuma har rikici ya shiga tsakani. Ba a maganin rikici da wani rikicin. Ba a maganin rikici da ɗaga murya. Ba a maganin rikici kuma ta hanyar ɓangaranci, wato a bawa ɓangare ɗaya gaskiya ba tare da an ji daga bakin ɗaya ɓangaren ba. Abin da nake yi shine, zan zaunar da su gaba ɗaya a lokaci ɗaya, ba kuma daban daban ba. Saboda idan aka zaunar da su daban daban, ɗaya bai ganin ɗaya. Tunda abun da wanda ake tambaya zai faɗi domin ya kare kan shi ko da ba gaskiya ba ne zai faɗa. Amma idan suna ganin juna kowa zai tabbata gaskiya ya faɗi a wurin. Ida aka tambaye su abin da ya faru, kowa ya faɗa abin da ya faru, aka ji sanadiyan wannan rikicin, sai, za a fara basu haƙuri. A nuna masu cewa wannan rikici da suke yi ba girman su ba ne, bai kama ce su ba. Suna koyar da ƙananan yara ne. A sasanta su sannan a sa su gaisa da juna, su yi musabaha. Shikenan rikici ya ƙare in Allah ya yadda.

Eh tabbas muna da fanka a rufin ɗaki saboda wuri mai rufi dama ya kamata a ce akwai fanka saboda juyawan yana yi. Ko da wani lokaci ana yin sanyi akwai lokacin da zai juya azo zafi za yi, so tabbas wannan lokacin za a buƙaci fanka.